To gaskiya tafiyar na mafi nisa shine a shekaran da na bar garin Minna, na je Bidda. Daga Bida na tashi na tafi garin, eh, Jalingo. A can Jalingo na je Sibire. To wannan tafiyan shine tafiya na mafi nisa saboda na fita daga nan zuwa Bidda a wurin ƙarfe shida na safe. Na isa Bidda wurin ƙarfe takwas da rabi na, na safe. Sannan sai na ɗauki mota wanda zai kai ni, Jalingo. To ina ji mun kai garin Bauchi a misalin wurin ƙarfe. Ina ji mun kai garin Bauchi a misalin wurin ƙarfe tara na dare. Sannan daga nan kuma muka ɗauki tafiya zuwa garin Jalingo. To wannan tafiyar nawa daga Minna zuwa Bid-Bidda zuwa, Jalingo sune tafiya na da yafi nisa wanda nasan na yi. Sannan gaskiya ba wai wasu abubuwa bane da suka faru a hanya da ya wuce mu matafiyan dai da direban mu yi ta hira ba. A ɗan tsaya kamar mun tsaya a garin Nasarawa wurin, ƙauyen nan da ake kira Akwanga. Mun zauna a Akwanga mun ci abinci sannan muka ɗauki hanya muna tafiya. Mun kai, eh, garin Bauchi mun tsaya mun ci abinci. Mun huta kaman ace na minti ishirin zuwa talatin haka, sannan sai muka ci gaba da tafiya muka je, garin Jalingo. Duk da dai bamu ƙarasa garin Jalingo'n ba sai da muka tsaya. A Numan aka samu wata matar da tace ba ta jin daɗi aka sai mata magani. Sannan sai muka ci gaba da tafiya. To mun isa garin Jalingo ina ji wurin ƙarfe uku na dare. Bamu iya barin tashar ba dai tunda dai dare yayi, sai muka ƙarasa daren a tasha. Sannan da safe kowa ya ɗauki hanyar shi ya tafi in da zai je.

To gaskiya um kamun in fara amsa wannan tambaya sai na gyara muku, saboda babu wani abu kaman yarinta. Yaranta ne, za'ace yarantar ka, yarantan ku--yarantan ku ba yarinta ba. Sannan ni kuma gaskiya lokacin ina yaro akwai wasu abubuwa da nake sha, na farko ina sayan ah biskit na biyu ina sayan alewowin leda, ina sayan alewa mai--mai sanda kuma ina siyan awara da bambara. Lokacin nan in na samu kuɗi in ban ci biskit ba zan saya alawa idan ban saya alawa ba zan saya awara, sai in saya bambara, sai in haɗa su in jujjuya--in jujjuya abubuwan da ni na san a yaranta gaskiya na saya sosai. Kuma, am, na makaranta ba a ƙofa ake sayarwa ba sai ke ni makarantar da na yi na firamari wato makaranta na farko ke nan, am, akwai wuraren da aka ajjiye masu saida abubuwa da in dai sayan abu za ka yi shine kaɗai zai kai ka wurin sai ka je wurin ka saya sannan sai ka dawo. Ka ci gaba da, ah, wasa a wurin yara ba a bar su su zo in da yara su ke ba kuma ba a bari, ah, a cika cakudewa a wurin ba. To makarantar tana da tsarin yanda zatayi --za a yi, ah, saya da sayarwa. To, ah, gaskiya har a yau abubuwan da zan ce na ji kewa shine akwai wani abu da ake kira ɓallakabu. Eh akwai wani abu da ake kira ɓallakabu da nake sayowa dasu bambara da sauransu da biskit da alawa duk ka dai yanzu har yanzu ana samun su amma shi wannan ɓallakabun shine dan mu dan gani a wannan zamani yanzu.

To, mutun ya tashi da safe. Abinda za a fi so ya yi shine idan ya gama yin abubuwan ado, inda zai yi sai ya ya ɗan ƙara samun hutu sai ya fito ya ci gaba da harkan yau da kullum. Idan mai zuwa wurin aiki ne ya je, idan kuma sunan shi kamar irinsu Sabriya wa'yanda ba su da wani abin kirki sai dai su zauna a gida, su ci abinci, su barci, su su yi surutu a tsaka gida. Ɓa, rara rara a ce miƙo wannan su ƙasa, a ce mai ko wancan su ƙasa. To, idan kuma mutum mai tsari ne in ya tashi sai ya tsara yadda zai yi. A'a, tun daga kamar yau zai fara yace gobe da safe. Idan na tashi zan yi kaza, zan yi kaza, in ƙarfe tun ya nuna lokaci kaza ya yi, zan tafi in je in yi kaza. To wannan haka ake so ahm gare mutum ya zama ya tsara abin da zai yi kowane rana. Kana tashi ka san yau me ya kamata ka yi kuma a lokaci ka za me ya kamata ka yi. Idan mai zuwa motsa jiki ne sai ya je ya motsa jikin shi sai ya dawo.

To ita dai gyaɗa tana da amfani fiye da yanda ake zato saboda ita gyaɗa komi na jikinta babu wanda ake zubarwa. Na farko, um daga me ake kiran shi? Ganyenta idan an gama shuka ta, ganyen za a iya ba dabbobi su ci. Kaga daga nan an samu abincin dabbobi kenan. Na biyu, idan an ciro gyaɗan na farko za a iya a ɓare shi. Ɓawon shi kuma idan an daka an watsa a gona yana zama kaman um, yana zama ma gona kaman taki kenan. Sannan na uku kuma idan ba'a bosar dashi ba a hakan shi ne wasu sukan dafa su ci didda dai an ce yana yana ba wai yana kawo wa ba amma yana tasar da. Cutar cizon sauro idan mutum ya ci shi sosai kuma wasu suka ce yana kashe musu jiki. Amma sai ka ci shi ya, ya wuce a yanda ake buƙata a ci. To amma kai kuma idan ka ce zaka busar da shi ne, ana busar da shi wasu su daka kaman in za a yi ton brown wato abinci mai sinadarai wanda ake a dama ma ƙananan yara ya zama a matsayin kaman kunun su kenan saboda yana taimaka da jiki. To idan imma ka busar akwai a wasu da suke sarrafa shi a maida shi a ƙuli ƙuli in ji wani yaro a nan ya ce puli puli. A maida shi a ƙuli ƙuli. Sannan a cikin maida shi ƙuli ƙulin a soya ƙuli ƙulin sannan a ɗiba man da ke cikin shi kuma gyaɗan bayan an matse shi a kwashe man gyaɗan shi kuma ya zama mai na amfani na yau da kullum a gida daga kicin har inda ake buƙata. Sannan kuma shi gyaɗan kan shi ana dafa shi. Wasu na gasawa wasu kuma suna soya shi a ci shi da duk dai abunda mutum ke buƙata. Dan wasu ma suna dafa abinci da shi kamar in za su dafa tuwon shinkafa. Ko mene ne wasu na miya da shi sai ya zama a matsayin daddawa sai a zuba gyaɗa. To gyaɗa babu abin da ba a yi da shi. Yana ɗaya daga cikin kayan gonan da kowane fanni nasu yana da amfani. Za a iya sarrafa shi ya koma abun da ake so. Masu, masu aiki a fannin a sarrafa kayan gona yana ɗaya daga cikin abun da suke maidawa abubuwa da yawa saboda ana maida shi har peanut. To ba abun da ba a yi da gyaɗa. Kaga za ka samu mai, za ka samu puli puli. Za a iya kwashe gyaɗan a ci dafaffe. Za a iya gasa shi a ci. Za a iya soya shi a ci. Za a iya sa shi a cikin abinci za. Ba abun da ba za a iya yi da gyaɗa ba. So yana da matuƙar amfani yana kuma da matuƙar kawo riba ga manomi.